Eh mana, ina iya bada barkwanci. Idan aka ce barkwanci a yaren Hausa, ana nufin ka yi magana amma kuma ta tsokana. Kamar yanzu in ce, "Yau na tashi ina sha'awan na ci abinci. Ina so na ci ɗumamen tuwo." To wannan barkwanci ne.

Yanda nake magance matsaloli a aiki, na farko dai idan, ina yin aiki, bana karɓan aikin da nasan bazan iya yi ba. So tun farko ina yin aiki ne wanda nasan cewa zan iya yi. To zan dage na sa wa kaina adadin lokacin da zan iya gama wannan aikin sai na gama.

To, na farko dai, eh, gidanmu farin fenti ne da shi. Eh, amma kuma da, eh, ba fari ba ne ba, da ruwan toka ne. So daga baya wata rana da za a yi biki a gidanmu sai aka yi fenti. Sai aka canza shi sai ya zamo ruwan madara. So yanzu gidanmu ba farin fenti ba ne ba. Ɗan ina tunanin gidanmu an canza fenti ya kai so uku. Na farko wanda aka fara chanza wa ina tunanin at dubu biyu da sha biyu ne, lokacin da aka yi bikin wasu 'yan 'yan mama ta, shi ne sai aka canza. So bayan nan, eh, sai ya zama na cewa gidan ya tashi daga farin fenti ya koma ruwan toka. So daga baya sai aka sake canza wani fentin, sai aka mai da shi, ruwan ƙasa. To, ƙofar gidanmu yanzu idan mutum ya zo ruwan ɗorawa ne. Kalan fentin gidanmu ke nan. Ɗakunanmu kuma, eh, na waje, ruwan ƙasa ne fentin launin ke nan. Sai kuma idan ka shiga cikin gida, da akwai ruwan goro, pink colour ke nan da Turanci. Sai kuma saman gidan shi kuma koren fenti ne. So, sai kuma daga waje akwai ƙofofi koraye. Bayan su sannan kuma da akwai ruwan, ruwan ƙasa. Shi ne brown ke nan da Turanci. So sannan kuma ɗakina inda nake kwana, shi ma dai ruwan ƙasa ne gaskiya. So bayan nan sai kuma ɗakin mamanmu ita kuma kore ne. Shuɗi ke nan da Hausa. Da Turanci kuma za a iya cewa green colour. So bayan nan kuma sai ɗakin yayana shi ma, shi ma ruwan ƙasa ne. Sannan kuma mai roɗe-roɗe ne. So haka, eh, haka bango gidanmu suke. So bayan haka kuma da akwai, eh, bayan gidanmu akwai bishiya. Ita ma jikin bishiyar an fara yin fenti amma da ya ke bishiyar tana da ƙaya. So sai ya zama na cewa ba a ƙare sa fentin ba duka. Jikinta an fara yin farin fenti sai aka ɗakata haka sai aka yi iya rabi. So, bayan haka kuma da akwai farfajiyar gidanmu. Da kuma farfajiyan gidanmu ita ma fentin ta ruwan ƙasa ne. Da ke nan, a yanzun ne ruwan ƙasa. Amma kuma da farko farin fenti ne. Wannan da nake yi da farin fenti ne sai kuma aka zo aka, aka fara, aka fara canza fentin da za a yi gini. To, bayan nan kuma, eh, sai aka zo aka canza ya komo ruwan ƙasa. Bayan ya da ruwan ƙasa sannan kuma sai aka sake zuwa, "turo min ƙofar," sai kuma aka zo aka sake canza shi sai ya dawo ruwan ƙasa. So in dun farko dai idan mutum ya zo gidanmu daga farko, daga waje zai fara ganin fenti ruwan ƙasa ko kuma nace, brown colour ke nan da Hausa. Sai kuma ƙofofin daga waje, su ma ruwan ƙasa ne. Wandae turu. Sai kuma, saman fentin dama gidan yana da bene. Saman fentin ma ruwan ƙasa ne sannan ƙasa ma haka. So idan mutum ya shiga soron gidan shi ba zai ga ruwan ƙasa ne amma daga can saman silin fara, farin ƙasa, faran ƙasa aka saka. Idan mutum ya shigo gidan, akwai ɗakuna guda uku zai ci arba da su. Ɗakin farko shi ma ruwan ƙasa ne fentin shi. Na biyu shi ma ruwan ƙasa ne fentin shi. Na uku a da ake nan amma so amma yanzu bayan an zo za a yi bi ki sai aka canza sai ya koma koren fenti. So yanzu ɗakuna guda uku na ƙasa koren fenti ne. Sai kuma akwai bene matattakalan bene in mutum ya hau zai ga shi ma koren fenti ne da kuma ja, da red da kuma brown. Sannan bayan haka da akwai, ɗakin sama. Ɗakuna guda biyu ne a sama ciki da falo ɗaya yana da koren fenti ciki da waje sai kuma, ɗayan shi ma yana da koren fenti. Sai kuma fentin tsakar gidan shi ma farin, shi ma ruwan ƙasa ne da kuma ja. Sai kuma bayan gidan, bayan farfajiya "corridor" ke nan shi ma, ruwan ƙasa ne a da ke nan. Amma yanzu kuma an sake canza ya koma koren fenti. So gidanmu yana da koren fenti, akwai ruwan ƙasa, akwai fari, akwai ruwan toka. Sannan kuma da akwai, ehm, akwai kore, akwai shudi, akwai mai ruwan toka. Sannan kuma da akwai, ehm, akwai ruwan ƙasa mai roɗe-roɗe. So wannan shine a takaice kenan. Da Hausa idan aka ce shuɗi ana nufin green da Turanci. Idan kuma aka ce brown da Hausa ke nan ana nufin ruwan ƙasa. Idan kuma aka ce ruwan toka ana nufi.

Eh to. Assalamualaikum warahmatullah. Masu kallo kamar yadda kuke saurara, zamu gwada bayar da rahoton. Ina iya bayar da rahoton kuma zan ba da misali. Na farko dai, sunana Ali Adam Gobirawa, daga garin Kano, unguwar kofar Waika. Sannan kuma niɗan jarida ne mai ƴan ci wanda yake aiki da tashar TRN Hausa. So a yau, rahoton da muka zo da shi shine, um, na-- Rukayya, rahoton da muka zo da shi yau shine. Nagy? Wai tana kawo wuta yanzu za a murza. Ban kuɗi na. Haka so na, haka da kuɗin a yi. Wannan kuɗin wa yake? Canji ne. Za a baka ɗari biyu, ya kausa ya ɗauki ɗari biyu. Haka baya kausa ɗari biyu. Ki kai mata kuɗin sun fadi. So kamar yadda nake cewa, sunana Al Adam Gobirawa, sannan ni ma'aikacin jarida ne a tashar TRN Hausa. Um, a yau, uh, mun kawo muku rahoton abin da yake faruwa a Gabas ta Tsakiya wato Middle East. Na farko dai kamar yadda kowa ya sani yanzu Gabas ta Tsakiya wani sashi ne a yankin Asia wanda yake da matuƙar muhimmanci ga siyasar duniya gaba ɗaya. Da muka duba zamu ga, eh, arzikin man fetur da arzikin, uh, ma'adanai da sauransu suna da matuƙar yawa a Gabas ta Tsakiya. Wannan dalilin shine saka Amurka da sauran ƙasashe masu yawa masu ƙarfi na duniya suka damu da Gabas ta Tsakiya wato Middle East. To, Gabas ta Tsakiya a yanzu zamu iya cewa tana gabda ta kaure da yaƙi. So kamar yadda muka sani, um, Gabas ta Tsakiya ta kunshi ƙasashe irin su Iran da su, da su Iraqi, da su China, da su Isra'ila, da su Turkiyya da sauransu. Wanda a ciki a yanzu zamu iya cewa Iran tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka miƙe suke yin ƙarfi. Saboda a yanzu haka Iran ta fara ƙera makamai masu haɗarin gaske kamar yadda muka sani. Gabas ta Tsakiya tana ɗauke da manya manyan ƙasashe irin wannan. So Iran ta fara ƙera makamai. Wannan dalilin ne saka ƙasar Amurka ta fara kai mata hari sannan tana fakewa da cewa Iran ba za ta mallaki nukiliya ba. To, kamar yadda muka sani yanzu Iran ba ma mallakar nukiliya ake ba. To Iran yanzu ta mallaki missiles masu cin nisan zango masu haɗarin gaske. Wanda a lokacin da Iran suka yi yaƙi tsakanin ta da Isra'ila, an ga yanda ƙasar Iran ta yi buji-buji da ƙasar Isra'ila. To, a yau mun kawo muku rahoton abin da yake faruwa a ƙasar Iran. A yanzu tin da ƙasar Amurka ta ji cewa ba za ta iya gamawa da Isra'ila, ba ta iya gamawa da ƙasar Iran ba ta hanyar ƙarfin soja. To, ƙasar Isra'ila ta fara ƙirƙiro hanyoyin, eh, biyan wasu ƴan ƙasar waje suna shigowa suna tada hargitsi da sunan zanga-zangar tattalin arziki a cikin ƙasar Iran. Wannan abin ya janyo ɓarna a sassa daban-daban na manyan biranen Iran. So waɗannan ƴan, ƴan zanga-zangan nan sun fake da wannan zanga-zangan suna kaiwa fararen hula hari suna lalata kayan gwamnati da ma'adanai da sauran abubuwa masu muhimmanci. To su kuma ƙasar Iran ta ce duk ƙasar da ta kama tana da hannu a janyo wannan zanga-zangar. To za su rama abin da aka musu. Wannan ne dalilin da ya saka a yanzu muke kawo wannan rahoton saboda yanzu haka ƙasar Iran ta samu nasarar shaho kan wannan zanga-zangan nan da ake yi. Yanzu haka abin da muke gani jiya ƙasar Iran na manya manyan, manya manyan garuruwa a ƙasar Iran sun fito suna nuna goyon baya ga jamhuriyar Musulunci ta Iran da kuma tsarin da ke tafiyar da Iran a yanzu. Wanda naushi Amurka a wasu kai ya nuna cewa, eh, sukansu ƴan ƙasar suna jin daɗin tsarin mulkin da yake tafiyar da ƙasar Iran ɗin. Amurka ba ta ji daɗin wannan ba kuma yanzu halin da ake ciki shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya dage a kan cewa zai kai wa ƴan zanga-zangan nan ɗauki kuma yana barazana kai wa ƙasar Iran hari. To yanzu abin tambaya shine idan har Donald Trump ya kai wa ƙasar Iran hari me muke tunanin zai faru? Na farko dai ƙasar Iran tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfi a yankin Gabas ta Tsakiya yanzu. Tana da manya manyan makamai da kuma jirage marasa matuƙa da kuma ƙarfin soja da kuma dabarun yaƙi. Wannan abin zai janyo haɗari sosai a Gabas ta Tsakiya saboda ƙasar Amurka tana da sansanonin sojoji sosai da sosai a Gabas ta Tsakiya. Ƙasar Iran za ta yi amfani da wannan dama ta kai wa sansanonin sojojin ƙasar Amurka hari domin ta rama irin harin da ta kai mata. Anan muka kawo karshen wannan rahoton nan mu.

Ina amfani da net mana a kai tadin. Ai dole mutum mai amfani da net musamman masu kasantocciwa a Kano nake, ina amfani da maganin sauro saboda garin da nake wato Kano akwai sauro sosai gaskiya. Yanzu ma haka shine a ɗakina, so shi yasa dole na yi amfani da shi. Yauwa.

Eh to kafofin yaɗa labarai da nake amfani da su suna da ya gaskiya. Na farko da akwai BBC Hausa, akwai CNN, sannan akwai New York Times, sannan akwai, Al Jazeera, sannan kuma akwai Fox News.

Eh to, lokacin farkawata daga bacci ya danganta. Amma wani lokacin ina iya farkawa ƙarfe biyar saboda na yi sallah, wani lokacin kuma ƙarfe shida, wani lokacin kuma ƙarfe bakwai. Ya dai danganta da lokacin da na tashi daga bacc eh lokacin da na kwanta bacci. Na kwanta da wuri ina tashi da wuri. In ban kwanta da wuri ba, bana tashi da wuri.

Ina kulle ƙofa kullum idan zan kwanta bacci saboda ai ba zai yiwu ma na kwanta ban kulle ƙofa ba. Na farko saboda gudun kar wani ya shigo mun daki mun sata ko kuma, ɓarawo ya shigo ya mun sata da sauran su. Saboda tsaro kullum ina kulle ƙofa saboda sai mana kulle ƙofa nake iya kwanta bacci.

Ehen, na iya lamba, na iya duba lambar QR saboda ai waya ta babba waya ce. So, a jikin wayata ma da akwai. Idan na duba lambar QR da abin da yake kunshi a ciki zan iya gani. So ina iya duba QR. Ko yanzu zan iya duba.

I to wannan ya danganta da wanne irin birni da wane irin ƙauye. Na farko dai birni idan mutum yana son rayuwar hutu da kuma rayuwar birni, inda za ka huta kaje hau mota kaje wajen shaƙatawa da sauran su birni yafi. Ƙauye shi kuma in dai kana son rayuwar kwanciyar hankali kana so ka je ka ga gonannaki ka hau jaki kaje kogi da sauran su za ka yi. To amma ni dai gaskiya na fi son rayuwar birni.

Ina iya busa tsaki? Eh to, ya danganta. Amma wane irin tsakin tsaki ko tsaki kuke nufi? Idan tsaki ne yana nufin idan kuma tsaki ne yana nufin, garin yin tuwo wanda mutum zai iya tankade ya reraye shi.

Wannan amsan ba ta fita daidai ba cewa za a yi nawa, bokiti nawa kuke da su a gida. So bokitun da muke da su a gida suna da yawa na farko akwai a ɗakina sannan ɗakin mamanmu da akwai ɗakin abbanmu da akwai guda uku. To aƙalla dai gaskiya zasu iya kaiwa guda goma, koma su wuce haka saboda kamar yanda na faɗa ba a dade daga mu mana fenti ba.

Eh to, ah gaskiya dai mura ciwo ce matuƙar wahalar da mutane gaskiya musamman lokacin sanyi. Ha! Na farko dai idan dai na kamu da mura nakan je chemist. Idan na je chemist zan siyo magani. Maganin da nake siya shine, uhm, eh ina siyan maganin context sannan kuma uhm ina siyo ah maganin mura na ruwa. Sannan kuma uhm ina siyo eh mincilata na shafa a hancina. Su kamar kwanan nan dai da ana sanyin nan na kamu da mura. Na farko idan zan kwanta bacci zan saka safa, zan sa hular sanyi, zan lulluɓe da bargo sannan kuma zan saka kayan sanyi masu nauyi. Sannan zan shafa mincilata a hancina. Sannan idan zan kwanta zan sha magani, maganin mura. Sannan bayan na sha zan lulluɓe da bargo sannan na rufe wunduna saboda idan mutum yana mura kuma yana, eh yana bari iska tana shigan mai hanci to muran za ta ƙaru. Sannan kuma idan zan fita gida ina yin, eh ina saka face mask sannan ina shafa mincilata. Gaskiya dai mura batai ba. Da hausa muna ce mata ciwon ɗan gata saboda ita wani lokacin idan kana sha mata magani ma sai ka ji kamar ba za ka warke ba. Wani lokacin idan kai banza dai ita ma sai ka ga ta warke. To amma nidai gaskiya ina shan magani sannan kuma ina ɗaukan mataki gaskiya saboda takura mun take ta hana ni yin magana inda ya kamata. Amma ina cikin yin magana kawai na ji ni wani iri. So gaskiya dai muran nan batai ba gaskiya. To wannan dai a takaice dai shine dai abin da nake iya yi idan mura ta kama ni. Musamman muran zafi. Muran zafi gaskiya tana da wahalar da mutane saboda ita a cikin kai mutum zai rangar jan zafi. Amma muran sanyi da ɗan sauki sauki bata cika wahalar da mutane ba gaskiya. So ah murar dai gaskiya batai ba kuma ta sa mutum yai ta face majina a cikin mutane. Kai ne nan kai ne can. Sannan kuma ina yawo da ah tissue saboda na ringa face majina, na ringa goge hancina idan majina ta yi. Nan kuma ina sa face mask. Sannan kuma indai zan fita, to bana zuwa inda iska za ta shiga mun ganci sosai. In mota zan fita zan fita zan rufe glass ɗin motar nan. Wannan shi ne.

To, yaushe nake yin wanka? Ikon Allah wannan tambayar dai ta bani mamaki kuma ta bani dariya. Lokacin da nake yin wanka ya danganta idan lokacin sanyi ne, nakan yi wanka ba da safe ba. Abin da ya sa ba na yin wanka da safe shine sanyi idan da akwai kito mutum ba zai iya yin wanka ba a lokacin. Sai dai in har da akwai ruwan zafi. So idan lokacin sanyi ne kuma har da akwai wuta zan iya ɗaura ruwan zafi a kan electrik ko kuma na ɗaura a hita, to zan iya yi da safe. Amma in dai babu wa'inan kuma babu ruwan zafi in dai da sanyi ne to ba zan iya yin wanka da safe ba gaskiya. Sai dai in na bari zuwa rana haka ko kuma yamma sai naƙan samu na yi. Idan kuma lokacin zafi ne, ina tashi daga bacci zan iya na je na yi wankana a wurina. Saboda lokacin zafi rana ma na kan iya na yi wanka so uku ko so huɗu. So wannan kyallen, idan lokacin damuna ne kuma fi ma, mun ga damuna za a iya cewa fi ma kamar lokacin sanyi ne. So ban cika yin wanka da sassafo ba gaskiya. Kuma ya ma danganta idan misali zan fita zan je ko makaranta ko zan aiki, to zan yi ƙoƙari na tashi da wuri na shirya. Saboda na je in da zan je da wuri. In kuma a rana baya in da zan je yawanci gaskiya, nakan bari na yi wanka kamar da rana ko kuma da yamma haka. So ya danganta kamar yau, yau ma ashe yamman ne wanka. Abin da ya sa siyamman ne wanka, tun safe nake jin sanyi kuma bani da abin da zan ɗora ruwan zafi. Sai na bari na je na yi wurin filin ɗin gasdina. To, bayan magariba na ɗora ruwan zafina da na je na yi wankana. Kuma na ji daɗin wankan nan da ne da yamma gaskiya. So wannan shi ne. A takaice ke nan. So lokacin wanka ya danganta da wane irin yanayi ake ciki. Shi ne.

Kunna recording haka, so idan na kunna recording haka so saconds su za su ringa tafiya. Kaman yanzu yan da suka tambaye ni suka ce mun "yaya kake tafa ne ko menene?" Ban dai gane dai tambayan ba. So gashi yanzu nan idan yayi minimum of twenty seconds so zan iya nai stoping the recording. Maximum kuma five minutes zai yi.

Eh to. Eh wannan tambayan ne to, ka fi son zama a tabarma ko a kujera? Ya danganta gaskiya. Shi zama akan tabarma wani lokacin idan kamar mutum zai ci abinci yana da daɗi. To shi kuma zama a kan kujera idan kuna magana da mutane yafi daɗi. Amma gaskiya zama a kan tabarma ba daɗi. Musamman ni ina son idan na zauna baya na ina son na jingina gaskiya. So kunga kuwa zan iya cewa na fi son zama gaskiya a kan kujera. Saboda ita kujera aƙalla idan na zauna na san cewa zan jingina. Amma tabarma kuma idan bai jingina ba gaskiya bayana ciwo yake. So haka yake musamman kujerar ma idan mai taushi ce. Tabarma kuma idan ka zauna gaskiya duk baya na ma zan ji yana ciwo dadai sauransu dai haka so. Na fi son zama gaskiya a kan kujera. Kujerar ma kuma musamman idan mai laushi ce shine wannan.

Wane wasa kake son yi? Wannan tambayar ta bani dariya kuma ta bani mamaki. Ni ba ƙaramin yaro ba ne ba. Duk dadai wasa na kowa da kowa ne, da yaro da babba. To amma gaskiya dai ni, ah, wasan da na fi so shi ne wasan chess na farko kenan, sai kuma na biyu ina son wasan tseren mota, sai kuma na uku ina son basketball ƙwallon hannu kenan, sai kuma ina son wasan harbin bindiga, sai kuma ina son wasan whot, sannan kuma ina son wasan archery na harba kifiya, sai kuma ina son gudu a doki, sai kuma, ah, ah, wasan ludo. Su waƴanan wasannin gaskiya ina matukar son su gaskiya. A taƙaice kenan. So shi ne.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh to, kuna nufin alarm kenan? Eh, ya danganta. Ina sanya tunatarwa domin ayyuka. Alarm ɗina tun daga dare yake tashi na daga bacci, musamman lokacin sallar asuba. Ina sa tunatarwa domin ayyuka saboda gudun mantuwa.

Eh to, kayan marmarin da na fi so da farko dai ina son kankana, watermelon kenan da turanci. Ina son tufa, apple kenan da turanci. Sannan ina son banana, ina son ayaba, banana kenan da turanci. Sa'an nan ina son inibi, grapes kenan. Sannan ina son strawberry. Sannan ina son abarba, pineapple. Sannan ina son gwanda, su ne.

"A toh, wani gudu na fanka ka fi so?" Wannan tambayar tambaya ce mai sauƙi. Ko ƙaramin yaro zai iya amsa tambayar nan. Amma ya danganta. Um, na farko dai in ana zafi, ina son gudun fanka ya ƙure kamar numba biyar. Um, idan kuma ana sanyi, so ina so gudun fankan kar ya ƙure. Ya zamo bai fi numba ɗaya ba, ko kuma ma kawai ya zama na ce wa na kashe fankar gaba ɗaya. Lokacin zafi dai musamman idan na fito waje na sha'urana, to zan so ace gudun fanka ya kai. Aƙalla numba biyar ko numba huɗu, yauwa. Idan kuma lokacin sanyi ne, so na kan kashe fankar ma gaba ɗaya ba tare da na ma kunna ta ba. Amma in dai ana zafi zan iya na ƙure ta kuma bayan na yi wanka ma zan iya zuwa na, na kunna fankar sannan na zauna da ƙananan kaya in da basu matse ni ba.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Hm Ya danganta. Ina binƙa'idojin aiki mana. Tunda dai, eh, kowane aiki dai mutum yake dole zai biƙa'i da. Kawaidai idan mutum bai bi ƙa'ida ba to, eh, na farko dai zai iya dinga samun matsala da ma'aikatan da yake aiki tare da su. So ina bunƙai'a dojin aiki. Kuma bun ƙa'ida ita ce take bawa mutum kwanciyan hankali mutum ya zauna lafiya. Amma in kuma mutum baya bun ƙa'ida, so yana zamowa abu me haɗari gare shi da kuma aikinsa. Amma idan wanda yana bunƙai'a ta aiki, so a koyaushe zai zauna lafiya ba tare da ya fuskanci wata barazana ba. Ko barazanar kora ko kuma barazanar ɗaukar mataki daga su ma'aikatan da mutum yake aiki a wajen su.

To ya danganta, gaskiya dai ba kullum nake sa bel ba. Idan zan saka ƙananan kaya na kan sa bel, amma idan ba zan saka ƙananan kaya ba ai bazan saka ba ko. Tun da ƙananan kaya sune mutum zai iya saka bel dasu. In Kuma manya ne dama mutum sai dai ya sa ta zuge.

Ina kallon inuwa ta? Eh toh, ya danganta, ah ya danganta. Idan ina tafiya a cikin rana, ai dama dole zanga inuwa ta, idan kuma a cikin duhu nike tafiya ai ba zan ganta ba Toh ya danganta da, wane lokaci ne, idan da rana ne zan iya naga inuwa ta, idan kuma da safiya ce ba zan ganin ta ba. Toh, ya danganta da ko da rana ne, ko da safiya ne. To, da sauran su dai, wannan shine.

Yanda lokaci ake wanke kayayyaki, kayan sawa ake nan kowane kalan kaya. Idan kayan sawa kuke nufi toh, gaskiya dai lokacin sanyi ban cika yin wanki ba. Na fi wanke kayana lokacin da ake zafi. Idan kuma ana sanyi nakan bawa masu wanki su wanke mun dan bana iya yin wanki gaskiya da sanyi saboda sanyi yana masta min sosai musamman hannuna. Na taɓa kariyewa to inda ina yin wanki, hannuna yana cire da yim mun ciwo. So bana iya yin wanki gaskiya lokacin sanyi. Na fi yi da rana. Idan kuma zafi ake, ina yi da sassafi. Idan kuma da damuna ne gaskiya bana yin wanki. Wanki da damuna ba dadi gaskiya. Zaka iya kayi wanki kuma aka zo kayan ka su jiki, ruwan sama ya sauko ya rika ma kayan ka. So wannan shi ne.

Yaushe kake cin abincin rana? Wannan tambayar dai toh, gaskiya bani da da'ayyan. Lokacin cin abincin rana ya danganta. Idan ina jin yunwa zan iya na ci abinci da wuri. Idan ba na jin yunwa ba, zan ci abinci da wuri ba, zan bari sai yamma tayi. Amma normally lokacin cin abincin rana na Shine ƙarfe biyu ko ƙarfe ɗaya. Daga ƙarfe ɗaya dai abin da ya ƙarfe biyu zuwa sama shine normally lokacin cin abincin rana na. Amma idan ba na jin yunwa zan iya na kai har yamma wajen kaman ƙarfe huɗu haka. Wai abincin rana ya danganta. Idan mai daɗi ne ko mara daɗi, shine dai wannan da ake cewa.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Farkawa da safiya, ya danganta. Eh kun, tunda ni musulmi ne. Idan na farka da safiya, ko nace da asuba, abin da nake fara yi shi ne ina yin alwala, nayi sallar asuba. Idan nayi alwala, nayi sallar asuba, sai na zo na zauna na fara addu'a. Idan nayi addu'o'i na, na gama zan kwanta bacci. Eh, idan na koma baccin nan, ba zan tashi ba sai wajajen ƙarfe goma na safe ko tara ina tashi In je na yi brush, na wanke bakina, na yi breakfast, karin kumallo kenan da Hausa. To, daga nan kuma naje na gaishe da iyayena.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Wannan tambayar ba ta fita ba gaskiya. Wane irin ƙasa gidanku yake dashi? Like kaman kuna nufun ƙasan gidanmu wane iri ne dashi? To ƙasan gidanmu dai daɓen siminti ne kawai. Siminti ne aka yi dab'i da shi.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wace rana kake zuwa kasuwa? Wannan tambayar, ai kullum ni ina zuwa kasuwa, banda rana guda biyu. Asabar da Lahadi bana zuwa kasuwa. So, kullun ina zuwa kasuwa, banda Asabar da Lahadi. Ya kuma danganta. Idan kuma ana hutun public holiday kamar Sallah, da kuma irin su New Year da kuma Christmas, kuma lokacin ba na zuwa.

Tafiya da sauri ya danganta Idan ina sauri na makara zanje aiki ko wani waje dole nayi sauri. Rannan wani tafiya ta ma da sauri sauri na ke sauri sauri gudu gudu. Ah!

Wani kudi ka fi so? Wannan da na fi so shine jan biri. Shine akekena da rose da turaci. Ina matukar sonshi gaskiya. Ina son jan biri saboda shi kalan soyayya ne.

Eh mana, a mana da Wi-Fi a gida, ba ma a gida ba kawai. Ni kaina ɗan nan ma ina da shi yanzu haka. Ina da Wi-Fi saboda amfani da Wi-Fi, yafi amfani da data sauƙi da kuma ƙarfin network saboda haka muna da shi.